Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse yaje nisa, saboda in ka jefa, eh ina jefawa don kar inyin harbi mutum ina jefa dutsen. So ina jefa dutse inji nisa.

Kana fin son hawan matakala ko lift? Aito ni na fi son hawan lift saboda lift zaka shiga ne kawai kaje zai kai ka duk inda kake so kaje, amma ka gan wani wannan ɗin kumato sai a hankali. Amma daai nina fi son hawan lift akan matakala.

Yaya kake jira allayi? Yaya nake jira allayi? Wato layin waya ne kuna faɗa ne ko dai layin ko dai layin an siya ana so a siya. Amma dukka dai jirawa jirawa ne. In ka siya layi kawai sai ka jira layin ka ya zo in ya zo sai ka je.

Yaya kake kawowa gidan ku? Wato yaya ake kawowa me gida? Saboda koma mene ma kana so ka ɓoye ka kawo gida de, yana baida ba abu mai wuya bane. Ka ɗauka shi hakan nan kawai dai ka kawo gida na gidan ka ne, ko gidan ku ne ma se ka kawo a wurin.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu kan ɓata da matsala saboda wurin aikinmu tana nan ƙaton wuri ne haka, akwai tebur kala kala, akwai wuraren de ake zama, mutanen dewa ko da kuma ƙaiƙaɗai ne haka ya ka zo na kan kujera.

Kana sa turare kullum? Ina sa turare kullum. A yanzu da akwai zafi kaman in ban sa turare ba kuma turaren ma ba nawa ba mana da nan ne. In ban sa turare ba ma sai ka ji jikinka ko yana warin kashiya. A tsakani mutane ma sai ka ji kai ne kaɗai ka yi wari a wurin saboda haka dole na sa turare.

Yaya kake karɓan baƙo? Kamar baƙo ya zo gida, wato yaya ake karɓan baƙo kenan? Eh in baƙo ya za ka nan, sai ka gaishe shi, ya shigo, ka nema mashi ruwan sha, ka zo ka nema mashi abinci ya ci. In ya ci, ya ƙoshi, sai ku fara hira, kun gama hira, lokacin da zai tafi sai ka mishi rakiya.